Abubuwan da nakeso na canza a wajen aiki suna da yawa. Shi kansa aikin ma inaso in canza shi saboda bana jin daɗin ya kasance wa yanayinsa da waɗanda nake tare da su. Mai gidana ma mugu ne, baya kula dani, baya bani haƙƙoƙi na yanda ya kamata kansa kawai ya sani. Amma ita rayuwa dole sai kayi hakuri. Ga wasu abubuwan da uake faruwa dakai kai ta addu'a Allah ya kawoma chanji koka jira chanjin uban giji shine kawai.

Ina yin wanka da safe. Na fi yi gaskiya da safe. Shine lokacin da idan na tashi zan ji ƙarfin jikina in yi wanka sabida shi kansa wanka magani ne in kana gajiya ko kana cikin wani da kayi zaka jika ka dawowasai. To ina yin wanka a wannan lokutan gaskiya. Wanka da safe yana da daɗi sosai.

Abincin da na fi so wake da shinkafa, dan wake, gurasa, kaza, nama da irin abinciccika special abin sha. Amma a traditional abincin ma gasunan na safa, dan wake, wake da shinkafa, gurasa, kaza. Ina son lemo, ina son abubuwa na abinci masu tsabta, masu daɗi, yaɗan abu ka samu ka ci abin ka malal cikin kwanciya hankali da jin daɗi da tasko mai yafuta.

Kayan ciye-ciye na nafuso shine irin su lemu haka, da nono, irin su dabino, su aya haka, duk nafi son irin wa'ennan nau'ikan kayan in samu ina ɗan ciye-ciye su haka, inci biskit-biskit manya ba ƙananu ba, sun fi daɗin ci. Inda ya kamata shine abubuwan da nafi so gaskiya. A'a shi kansa ciye-ciye ma akwai lokutan da ni nake son sa, lokutan da idan ba na jin yunwa. To gaskiya ban fiye ciye-ciye ba amma idan ina jin yunwa na kalli ciye-ciye fiye da yadda ana, tsammani tuwancan-tuwancan amma dub baza su ƙosad da ni ba, ba zan samu wadatadda na ke so ba sai na ci abinci. To amma indai ba yunwa nake ji ba gaskiya ciye-ciye ni ba wani damuna yayi ba. Ban fiye wani san ciye-ciye abubuwa bama saboda yanayin ciki kayya ɓata ma ciki gakuma abubuwa yanzu duk duk chemical ake sakawa baka san me za kaci ba ya lalata ma ciki ga chemical ya ɓata ma.

Yadda nake ajiye takardun aiki, ina ajiye shine a safe. Akwai wani kofa da ake ajiyewa wanda ake ce wa a wajen ajiye wa ana kiran sa turanci safe. Hannan nake ajiye takardu kayan aikina dakuman kenan inda ba wani wanda zai ragar shi ya lalacata ko bata ma abubuwa ba. To dai a irin wannan wajen nake ajiye kayayyaki na. Inda ni kaɗai nake samun dama na kai hannuna wajen shine inda nake ajiye kayayyaki na gaskiya.

Launin labulenku, wane launin labulenku suke dashi? Mu launin labulenmu suna da yawa gaske. Akwai fari, akwai ruwan ɗorawa, akwai me ruwan zuma, akwai baƙi, akwai ja duk muna sa shi. Har dashi launin kaman da yake a da ya danganta da yanayin gurin ma da za a ajiye launin kamar fenti kalar, kalar laun labulenku da ake sa a labulenmu da muke ajiye da shi ne kalar fenti kalar waje da kuma yanda wajen yake da attraction da rana ko kuma haske.

Ina fara aiki kullum da ƙarfe shida ko takwas na safe. Ya danganta ma da schedule ɗin aikin da yake arana. Idan da aiki da yawa to za mu fara shi ƙarfe shida, idan babu aiki da yawa to mukan kai takwas. Wani zuben ma in ba aikin ma gaba ɗaya sai dai ya zo kawai zai zo kamar goma abin da dai danganta. Da awannan lokacin muna iya samu mu fara ayukanmu na yau da kullum.

Maya mayen da za ka yi amfani da shi, da ko nake amfani da su kai sun danganta suna da yawa. Akwai man shafa, akwai man sha, akwai makilin, wanda za ka yi abunnan, za ka yi brush in mun wanke bakin ka ka tsabtacce shi. Brush nakan yi amfani da wanda ba kalaja ba irin su Oral-B, Oral-care, irin su Sensodyne, manya dai haka duk nake amfani su. Kuma man shafa ina amfani da Vaseline da kirim loshon, lokacin sanyi na yi amfani da kirim, lokacin zafi ina amfani da lotion. Shi kuma man abinci nakan fi son man kuli, ban fiye son manja ba saboda manja na ɓata min ciki. Bana fi son man kuli musamman ziryan amma ba kwantola ba, haɗi ba, mai kyau kuwa riginar. Na fi son irin wannan man kudi. Su ne yawancin wanda nake amfani tare da su. Su ne maya mayan da nake amfani tare da su wajan yau da kullum nakan siyo su, na ajiye su yau da kullum nake amfani da su yau da kullum. Haka nake yi. Shi ne yadda nake yi kullum haka akan maya mayen da nake amfani da su.